Ni na iya ajiye sirri. Ina kiyaye kalman sirri. Bana ma son wai wani ya faɗi min sirrin shi. Idan wani ya faɗi min wai yana da sirri to ya ce ka in kama wani. Haka na ke yi bana gayama wani sirrin mutum.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Ni na, na, ina sayarda kaya kamar riguna lokacin da nake makaranta kuma na yi ciniki sosai. Na sayarda kaya wallahi na yi ciniki, na samu kuɗi. Amma cinikin da na yi shi ya taimake ni a makaranta. Na biya makai na su bukaka tayi.

Ni ina magana da abokan cinikina a kasuwa da kyau, sabida yakamata ace abokan cinikin ka bai kamata ace ma ka yi faɗa da abokan ciniki ba. To ni mutum ne da ina son mutane sosai gaskiya ina son mutane kuma ina son gan mutane sun zauna da zumunci da kyau. Bai kamata ace ba kai a matsayin mutum kana faɗa da mutane ba. To ni ko a kasuwa ne ko a wurin aiki ne, ni wanda zan iya in zauna da mutane ban yi faɗa da mutum ba, sabida gaskiya bana son faɗa.

Ina yanka farce na ace sau ɗaya a, a wata. Eh sau ɗaya ne a wata ina yanka farce. To wani wata ma bazan yanka farce din ba saboda ina son gyara farce din. Don kasan ace ma yakamata kana ɗan gyara farcen ka sai ka dai yi mai fenti kala. To ni wani lokaci sau guda nayi mai fenti, eh launi na fari ko ja. To ni ina son ja a farshi na. To wani lokaci sai in yi mai fenti, in yi mai fenti launi ja.

Eh, a wurin aikina ina bada shawara sosai. Ni ne ma malamin bada shawara a wurin aikin mu kuma ina son bada shawara sosai. Saboda idan na gan wai mutane ba sa yin abu mai kyau sai in ba su shawara, zan ce musu to ku yi haka, ku yi haka ko ya kamata ku bi wannan ko ya kamata ku bi wancan. Bai kamata ku yi haka ba, bai kamata ku yi haka ba. To haka nake. Ina son bada shawara sosai a wurin aiki kuma a wurin aikina suna son jin shawarata.

Eh muna da manufa na wata-wata a wurin aikinmu. Manufa na wata-wata na wurin aikinmu shine ana kiran wai manufan zawata abin da ake kiranshi kenan manufan zawata. To lokacin ne kowa zai zo da abinda yayi a wata dinnan sai ya faɗi. Kowa daga gurin aikina ko sai su zo suce to, ga abinda nayi, ga wannan nayi, ga abinda muka samu, ga kuɗin da muka samu, ga nawa ne kuma ga abinda muka ba mutane.

Abinda nake yi da ragowa na abinci shine ina sa shi a cikin fridge. Idan na sa shi a cikin fridge sai in ɗuma kaman gobe, gobe sai in ɗuma shi a cikin fridge ɗin sai in ci. Ni bana yar da a ragowar abinci. Idan abinci ya rage ina sa shi a cikin fridge sabida in ci gobe ko ina ba waƴansu kaman wanda suna, wanda basu da abinci ko sai in kwashe abincin in ba su. Sabida na san dai mutane na wahalan abinci. Bai kamata ace kuma na ɗauka abinci naje na yar da shi ba. Me yasa zan yar da abincin kuma na san wai mutane na buƙatan abinci?